Yaya kake sasanta rikici a aiki? Abin da nake yi duk sanda aka samu rikici a aiki shine nakan yi ma su waɗanda suka samu matsala ɗin magana. Naji, eh ƙorfe ƙorfe daga kowane sashi, sai naga yanda zanyi na sasanta su wajen yi musu magana mai daɗi da nuna musu cewa ita rayuwar nan yar haƙuri ce kowa ma haƙuri yake yi da rayuwa. Sannan kar adunga samun matsala a wajen aiki shiyasa nake ƙoƙarin iya sasanta mutane a wurin aiki.

Kana iya ɗinka tufafi? Eh ina iya ɗinka tufafi dan tun lokacin da na ke yaro na ke iya hawa keken ɗinki na ɗinka riga da wando da tufafi da sauran kayan sawa.

Me kake yi lokacin da ruwan sama yake zuwa? Abin da nake yi lokacin da ruwan sama yake zuwa, ina ƙoƙarin idanma ina wurin aiki ne ina yin ƙoƙari na dawo gida. Idan kuma ina hanya ne ruwan ya zo, zan yi ƙoƙarin na fake a gefe saboda kadda ruwan ya same ni.

Wanne irin waya kake amfani dashi, irin wayan da nake amfani dashi shine redmi sha uku c, saboda inajin daɗin ta kuma inajin daɗin amfani da ita wayar.

Me kake yi don kiyaye lafiya? Abin da nake yi don kiyaye lafiya shine ina ƙoƙarin kiyaye wani abu da zai sa ni rashin lafiya, sannan ina ƙoƙarin motsa jiki, sannan ina ƙoƙarin shan magunguna waɗanda za su kare ni daga kamuwa da rashin lafiya.

Yaushe kake cajin wayarka? Ina cajin wayata da daddare lokacin da zan kwanta. Zan sa ta a caji na kwanta kafin na tashi da safe wayat ta cika.

Wani irin miya kakefi so? Irin miyan da na fi so shine miyan tumatur. Miyan tumatur ka same ta da shinkafan ka mai kyau. Gaskiya shi nake fi so kuma ka haɗa da nama a cikin miya.

Wane irin burodi kake fi so? Irin burodin danafi so shine burodi na masu kuɗi, saboda ya fi daɗi da ingancin ci. Saboda shi fantasiya da suna yin shi da kauri amma yanzu labari ya zama labari.

Wane gudu na fanka kake fi so? Gudu na fanka da na fi so shine number one. Idan ya kasance a fankan da number one ita ce mai yawa, shi na fi so. In kuma a fankan da lamba ta uku ne, to haka dai nake kunna wa dai.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wutan lantarki da kuma wutan gawayi da muke da shi. Saboda mu a nan Najeriya muna wahalan wuta, shi yasa ko baka iya kunna wutan lantarki ba, ma za ka iya kunna da wutan gawayi.

Wane irin ice cream ka ke so? Irin ice cream din da na ke fi so shi ne ice cream mai ɗanɗanon abarba da mai ɗanɗanon gwanda da mai ɗanɗanon tuffa.

Kana cin salati? Eh, ina cin salati a cikin abinci. Saboda duk sanda aka dafa min abinci, idan ba a samin salat ba, bana jin daɗi. Shi ya sa duk sanda za a dafa min abinci, na ke ce a samin salat. Kuma ina cin abinci da salati.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Musamman kuɗin wutar lantarki da kuɗin kati na kiran waya da kuɗi na data. Da kuma muna tura ma mutane kuɗi ta banki na kyaututtukan.

Yaya kake jure wa zafi? Gaskiya bana jure ma zafi, saboda ni yanayin jikina bana son zafi. Sabida zafi sesa ka zufa sai ka taho sai kai wanka kaman sau ɗari a rana.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu ghetto area ce. Akwai kwata da fachali amma kuma akwai jama'a a cikin unguwa kuma duk gidajen sai.

Waɗanne ƙofofin watsa labarai kake amfani da su? Ƙofofin watsa labarai da nake amfani da su sune gidan jaridu, waƴanda da takarda ake siya a karanta. Amma yanzun gidan jaridun sun koma amfani da yanar gizo. So gidan jaridin yanar gizo nake amfani da shi wajen jin labarin me yake faruwa a duniya da kewaye.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Gaskiya nafi son zama a barni, saboda rayuwar ƙauye gaskiya ko kaje ƙauye ma ƙosawa kake ka dawo. Saboda ita rayuwar birni akwai nishaɗi.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida saboda akwai wata sabuwar magiya da aka kawo-muka siyo. Aka ba mu, muka karɓa muka ansa.

Wane aikin gida kake yi kullum? Ni aikin gidan da nake yi kullum shine ina taya matana fira amma ita take yin aikin. Ni nake taya ta firan aiki. Yanzu haka ma ta na yanka albasa ne? Amma ni dai na wa dai in ce mata sannu ne.

Kana yin harsashi lokacin bacci? Eh, nakan yi harsashelokacin bacci kafin na kwanta. Nayi tunanin rayuwa.

Kana cin citta a abinci? Eh, ina cin citta a abinci saboda duk sanda matana za ta yi girki. Masoyiyata tana yin sa citta acikin abinci saboda ya ƙara ma abincin armashi da karsashi.

Kana taunawa goro? A'a, bana tauna goro sabida yana da ɗaci kuma ban iya ci ba sabida ɗacin da yake da shi.

Kuna yin wuta da itace? Eh muna kunna wuta da itace sabida idan zamu yi girki ko zamu dafa ruwan zafi ko ruwan wanka mun fi yi da itace sabida itace yana da saurin yi ko girki zaka yi ka kunna wutan itace girkin ka yafi yin sauri.

Ina kake ajiye hotunan wayarka? Ina aje hotunan wayana a galari ko a cikin memorikan na wayana ko kuma na ajiyesu a cikin kwamfiyuta.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare da misalin ƙarfe takwas. Bayan na dawo daga aiki, nayi wanka, nake cin abinci ƙarfe takwas da daddare. Wani lokacin kuma ƙarfe tara nake cin abincin dare. Ya danganta dai da sanda na dawo daga aiki.

Kana rera waƙa lokacin wanka? A'a, ban cika rera waƙa lokacin wanka ba. Duk lokacin da nake wanka ina yin shiru ne, nayi wankana har na gama ba tare da na yi waƙa lokacin da nake wanka ba.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana mafi kyau a mako shine ranan Juma'a, saboda ranan ibada ne da roƙon Ubangiji da yin ayyuka masu kyau da sauran ranakun. Amma dai rana mafi kyau a mako ne a ra'ayina kuma a tunanina shine ranar Juma'a.

Kana sanya tabarau? A'a, ba na sanya tabarau gaskiya. A can baya dai na sa tabarau amma yanzu ba na sawa. Dudda cewa akwai sanda maybe akwai kayan da zan sa, yana buƙatan na sa tabarau, sai in ɗauko tabarau na in sa.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a bana son wurare masu hayaniya sabida ni mutum ne wanda nakeson wajaje wanda babu hayaniya wanda zai kasance a natse ne wajen wanda ba hayaniya a.

Wani abincin gargajiya kake fi so? Abincin gargajiyan da na so shine dan wake da dambu da masa da waina. Sune abincin gargajiyan da na so gaske.

Wani launi bangoginku su ke. Launin bangogin gidanmu yana da launin ruwan ƙasa da kuma akwai ɓangaren da aka mai launin farin fenti da dai sauransu.

Wane lokaci na shekara kake fi so? Lokacin da shekara da nafi so shine ranar zagayowar haihuwa na. Saboda ina matuƙar murna da wannan ranar, na kan gayyace mutane na walima da dai sauransu.

Kana zuwa gidan fim? A'a, ba na zuwa gidan fim, sabida ni a ra'ayina zuwa gidan fim baya cikin ra'ayina. Sai dai na fi zuwa gidan kallon ƙwallo.

Wani irin kaya ɗaki kake so? Kayan ɗakin dana fi so sune kujeru da talabijin da abin zama.

Kana amfani da sauro net? Eh, ina amfani da sauron Sauronet dani da iyalina yanzu, haka ma wannan voice AI ɗin da nake yi, ina kwance ne a ɗaki a cikin Sauronet.

Kana duban kalanda kullum? Eh, ina duban kalanda kullum sabida akwai jadawalin da na rubuta wanda nake yawan duba kalanda kullum sabida sanin ayyukan da zan yi da kuma yanayin tsare-tsaren ayyukana da na yi na wannan wata.

Wani irin tsintsiya ka ke amfani da shi? Tsintsiyan da na ke amfani da shi shi ne tsintsiya namu na gargajiya, na ganyen kwakwa da kuma tsintsiya wanda na zamani.

Me kake yi da safiya lokacin da ka farka? Abin na farko da nake yi da safiya lokacin da na farka ina gode ma Ubangiji na wanda ya tashe ni ya ba ni ƙarfi sannan na yi breakfast bayan na tashi daga bacci in shirya in tafi wurin aiki.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron rediyo. Domin tin ina ƙarami, babana yakan kunna rediyo a kusa da ni. Hanna saba da sauraron rediyo. Sabida jin labaran duniya da halin da ake ciki. Da kuma shirye-shiryen da ake yi a rediyo.

Kana yin addu'a kullum? Eh, ina yin addu'a kullum. Duk sabda nayi sallah nakanyi addua na roƙi ubangiji na ya ba ni sa'a abin da nake ya kare ni daga sharin masu shari, ya mun jagora. Ko ma bayan ko da bayan sallah ne shi ma ina yin addu'a. Da istigfari duka dai ina yawan yin addu'a kullum saboda addu'a ita ce rayuwar ɗan adam.

Kana amfani da kunnen waya? Eh, ina amfani da kunnen waya musamman idan ina cikin hayaniya. Zan amsa kira. Ina amfani da kunnen waya saboda jin abin da wanda ya kira ni zai gaya min.

Wane fure kake fi so? Fure da na fi so shine jan fure wacce ake kira da turanci rose flower. Shine nake fi so sabida ƙanshi.

Wacce biki ka ke fi so? Eh to bukukuwan suna da yawa. Akwai bikin ƙaraman sallah da bikin babban sallah da bikin ranan zagayowan haihuwata.

Kana iya ɗaura ƙulli? Eh, ina iya ɗaurin ƙulli, sabida ɗaurin ƙulli na haɗa ma ɗaura ƙulli irin ɗaurin ƙullin goro. Zan iya ɗaura komai da komai da igiya.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? Abinda nakeyi da yamma kafin na kwana shine idan nadawo daga wajen aiki naci abinci sai in bangaza inyi gari inje majalissa na gama abin da nake yi sai na dawo na kwanta.

Wa yake ƙarfafa maka baya? Mata na ne ke ƙarfafa mun baya da shawarwarwari masu inganci.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Ina share ɗakina kaman so biyar a rana, ya danganta. Wani lokacin idan na fita bayan nayi shara da safe, idan na fita bayan na dawo daga wajen aiki, zan tar da ɗakina fes fes amma in dai ina gida, baɗe karasa datti dai nan da can amma dai ina ƙoƙarin yin shara sosai. Ina yin shara kaman so biyar a rana.

Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako sau ɗaya ne, kuma taron muna yin shi ne ranar Lahadi, ranar da kowa yake gida ba aiki, to a ranar mukeyi taron mako sau ɗaya.

Sau nawa kake goga haƙora? Ina goge haƙora sau biyu a rana. Ina gogewa da safe ina gogewa da yamma.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Muryana 'yar matsakaici ce, ba ta da ƙarfi kuma ba ta da hankali.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon wata yare sabida koyon yaruka da dama ma yana da amfani, musamman idan kaje wani waje wanda zai zama yaren da ake yi ka iyashi, zaka samu daman yin zama da mutane ba tare da cewa ba ka jin yaren da suke yi ba.

Kana kallan, kana son kallan wata da daddare? Eh ina son kallon wata da daddare sabida kyawon wata da kuma nazari akan rayuwa.

Kana ci da cokali ko hannu? Gaskiya na fi cin abinci da cokali, sabida ba na, cin abinci da hannu, sabida wani lokacin zaka iya samun hannunka da datti kai baka sani ba, kasa kaci abinci. Shiyasa nake yawan sa cokali, this sanda zan ci abinci.